To, mu dai ba mu da Wi-Fi gida, inda Wi-Fi ne ba mu da. Amma muna, muna da waya Wi-Fi a ofis namu a makaranta. Domin haka nan muna da amfani da shi. Domin wa-Wi-Fi in ka na amfani da shi, shi ya fi sauki kuma ga sauri gareta wallahi. Wallahi mun dai mun fi amfani da shi a makaranta. Indai gida ne ba mu da, mu na yi amfani da data kawai a gida kawai. To wai wannan kafin mutum ya sa Wi-Fi, ya kamata kaɗan samu kuɗi, kaɗan tara kuɗi kaɗan. Ai sai ka tara kuɗi ba wai mutum zai iya tashi a take haka ya ce wai zai je ya saya ba. Dole ka samu kuɗi kafin ka je ka saya. Shi ne. To ni dai ban da kuɗin yanzu amma idan ina da kuɗin zan iya sa in kawo gida na in sa a gida in dinga amfani da shi domin shi ya fi sauki. Kaman mutum zai yi abu a intanet haka, indai ba ka da Wi-Fi wallahi sai ka sha wuya. Domin masalan network akwai wahalan network sosai. Sai mutum ya sha wahala tabbas. Wallahi sai mutum ya sha wahalan network. Amma indai kana da kuɗi za ka iya saya abun ka-shikenan. In ka saya to shi ke nan. Sai ka ga abun yayi ma sauki, sai ka ga abun da kake yi yana, yana, yana zuwa da sauri. Kwarai kuwa yana da kyau mutum ya saya. Amma halin kuɗin fa ya mutum zai yi indai bai da halin. To dai dai mutum ya huta kawai wallahi tabbas.

To, inda baƙo ne in baƙo ya zo gidanmu, in ya zo gidana, a misali haka, kamar na samu babban baƙo haka yanda nake karɓa baƙo, ai ba kowane baƙo mutum zai iya karɓa ba. Ka san akwai wani-- wayen wayensu ba su da imani. Wallahi ba su da imani. In ka taimake su, kuma ka kawo su gidanka sai ka gan sun ji abun da za su yi, su ɓata ma rai kawai. Wa'ayansu ma za su iya haɗa kai da mutanen banza, mugayen mutane su zo su yi ma ɓanna wallahi. To, ay irin wannan abun ya taɓa faruwa a ɓangaren nan. Wannan mutum ya saya mota sai kuma ya ƙara san da-- ya san da motanshi kuma. Wannan mota ne ya saya da? Wallahi sanda a ka dawo ta baya aka karɓa mai kuɗi wallahi, duka kuɗin aka karɓa. Ka gan halin mutanenkenan, mutum da ya ƙira wannan mutum da ya zo ya karɓi kuɗin yana cikin masu-- mutanen da suka zo suka sayi wannan mota a wurin shi. Amma daga baya suka zo su suka karɓi mai kuɗi. Ba wai shi a wa karɓin kuɗin ne masalan ba. Abun da suka yi kuma, suka yi ɓanna kuma. Wallahi sanda suka ya yanka mutane da adda. Wallahi suka jima mutane ciwo sosai ma. To, irin wannan halin ya mutum zai ce wai ya karɓi baƙo. Indai mutum zai karɓi baƙo? Baƙo ai baƙo babban abu ne a addini amma ba kowane baƙo za ka karɓa ba. Wayen wayensunsu sai ka gansu kamar mutanen kirki amma da baya sai ka gansu ma halin mugayen mutum. To, Allah dai ya shirya mutum dai. Allah dai ya shirya su. Amma a ka nan ba, ai baƙo babba abu ne a addini. Duk wanda ya ci da baƙo to Allah na tare da wannan mutum. Amma yanda rayuwan take yanzu, ko me ya canza wallahi, ko me sun canza, sai ka gan mutum ya dage ta baya kuma yanzu ya maɓanna kuma. Shi ka taimaka mai amma abun halin da zai ramama zai ramama da wani mu-munnan hali haka. Wannan halin da zai yi ma wallahi sai ka mamaki wallahi.

Toh! Wurin da mutum ke ci abinci a can aiki. To duk ai kowa, duk wani aiki suna da wurinsu. Mu dai muna da kantin haka. Muna da wurin kantin da muke ci abinci. Muna da kantin, muna da canteen services da mutum zai iya je ya ci abinci, ya tashi kuma. Ba wai sai ka kai wannan abincin cikin, cikin ah class ba. Ai duk wanda ya kai abinci cikin class to shi wannan mutum ya ja wa kanshi wahala, babba wahala kuma. Yanda zaka yi shine, da an baka wannan abincin, da an baka naka sai kaje kantin kawai. Ai a wannan kantin ka finka shiga kana da ID card naka. Akwai pass da za a baka. Duk wani, duk staff ɗin suna da pass ɗinsu. Da ka zo kawai za a baka pass dinka sai kaje kaci abinci, karba abinci kaci. Shi kenan ba wai sai ka, ba wai sai ka yi wahala ba. To haka muke ci abinci a wurin aikin mu. Ba ma cin abinci a cikin class domin akwai 'ya'ya da suke cikin class. Ai wannan bai dace ba. Ya za a ce wai kai na teacher kuma ka zo cikin, cikin aji kuma kana ci abinci. Ai yin kai wannan abun, ai wannan hali ba hali mai kyau bane. Dole mutum ya dage, ya dinga ci wurin a wurin da aka ce wai mutum ya ci abinci. Ba wai sai ka zo daga baya, waka je kaci abinci a cikin hajji ko ka je wani ɓangare haka. To idan aka kama wannan mutum, idan aka kama wannan staff ɗin duk amfani da ya iya aka mai shi ya ja wa kansa wallahi. Shi ya ja wa kansa. Ai mutum, dole mutum ya dage kawai.